Ba akwai inda nake aiki ne, wanda a wannan lokacin bayan an yi wani abu haka ko ɗaya ke ina da babur kuma babur ɗina gaskiya yana buƙatar gyara. Duk da cewa wannan abun da aka yi a wannan lokacin mun yi amfani da babur ɗina wajen aiki aka yi ta zirga-zirga to su shuwa gabannin wannan wurin sai suka ga cewa ya dace su taimaka mun da wani abu wanda sun yi mun bazata kawai suka kira ni suka ba ni nera dubu ɗari akan cewa in je in gyara wannan babur ɗin to wannan ba zan taɓa manta da shi ba.

A, ni ɗakin da na fi so a cikin gida shine falo inda ake zama, saboda. Wani lokaci ma in ta kama ma anan ma nake kwana. Saboda duk abinda zan yi na fi so in yi shi a falo. Kama daga karatu ko wani abu don ba ban cika son shiga can ciki ba. Idan na shiga uwarɗaka to bacci nake so na yi, musamman da rana. Amma ko da rana ne wani lokaci imma ba kowa a gida a falon nake kwanciya na. Duk abinda zan yi na fi so in yi shi a falo. Wannan shine ɗakin da na fi so a cikin gida.